Lokacin rana da na fi so ita ce safiya musamman bayan sallar asuba. Lokacin yada nake samun na natsuwa, na yi azakar, na yi ibada sosai kuma ina lafiyan kyakkyawan tunani a wannan lokacin. Daga shi kuma sai bayan la'asar sabida lokacin ne da nake nishaɗi, nake hira tare da abokanai na muke yawo ta gari muke shan iska. Daga nan kuma sai lokacin bacci wato dare ke nan. Shi ma bayan na zauna tare da, iyalina ina hutawa tare da su kuma muyi bacci tare. Hanne ya sa shi ma yake da muhimmanci a wajena.